Eh, a gaskiya ina cin abincin dare ne ayayin da na dawo daga sallar isha'i. Sa'annan mu haɗu da ni, da ƙannena, da iyayena, da yayyena, mu zuba a cikin kwano ɗaya. Dan sabida mu addininmu ya tanadin mana haka, yana ƙara danƙon zumunci a tsakanin 'yan uwa da abokanan arziki. Wannan shi ya sanya muke jin daɗin cin abinci a duk lokacin da za mu ci a tare. Wannan kuma yana ɗaya daga cikin abubuwan da zai ƙara mana danƙon zumunta a tsakaninmu da 'yan uwanmu. Sabida haka ina kira ga dukkan al'umma cin abinci a kwano ɗaya yakansa ka ƙaunaci ɗan uwanka kuma ka daina ƙyaman shi. Wannan shine abin da zan iya cewa a cikin wannan tambaya da aka mun. In sha Allahu, ma'assalam, sai naji ku a tambaya na gaba.

Hakika ina san ziyartar wurare da yawa. Na farko ina san ziyartar Saudi Arabia saboda in je sauke farali. Na biyu ina son ziyartar ƙasashe waɗanda suke ɗauke da tarihi irin su Misra, irin su Jamani, irin su Paris da sauransu.